Lokacin da asalin alif, lokacin da na kamu da mura, ina neman magani in sha. Misali, ina da farko dai ina kasancewa duka wani yanayi da zai zama ban rufe jikina ba. Misali kamar a ce nan ba sa sutara wace za ta rufe min jiki mai kauri ba ina kiyaye shi. Haka nemo sutura mai kauri wata zai, za ta sa ni daina jin sanyi sai na saka. Sannan kuma zan auraci wa wurin da yake da danshi da iska. Sai na samu magani wanda yake na mura ne sai na sha. Yawancin magungunan sukan kasance ana shan su da safe da daddare. To ko kuma yawanci da daddare saboda ita mura tana kashe jiki kuma ta sa datti haka maganin ma yake. To a wannan dalilin ne ya sa sai na je na yi wannan. Sai na je na sannan kuma idan ina kasancewa da datti, zai yi nakan sami face mask. Sai in samu face mask in sa saboda iskar da za ta shigo ba za ta same ni ba. Zan samu saukin iska ke kasance, gaba iska ba ta shiga hanci saboda yawanci wannan iskar yauke ba ta, tana, tana yin, tana damun mu. To ita take yawan sa muramma. To saboda, a dalilin wannan sai in sa face mask ya kasance na sa face mask in zan fita. Yawanci ma idan a gida ɗin na ji iska tana damu na nakan yi amfani da face mask. To yana kare min iska wacce iska ta hanci. Sannan kuma ina amfani da ruwan zafi da safe. Da safe kafin na ci komai ina amfani da ruwan zafi na, na sa, na sha kofi ɗaya. To wannan ruwan zafi yana taimakawa idan har watan mura ta sa maƙogwaro ya riƙe ko kuma hanci ya toshe. To sai in samu sauƙi shiga hancin yana buɗewa. Sannan maƙogwaro ma irin makaɗin nan na mura yana yin sauƙi. Shi ma yana min sauƙi idan ya to wannan shine hanyoyin da nake bi idan mura ta kama ni. To sai kuma misilata nake amfani da shi na mentor ko kuma man kaɗanya. Ina amfani da man kaɗanya in shafa a maƙogwaro zuwa ƙirji. Sannan kuma in lasa haka. Shi ma yana taimaka sosai idan maƙogwaro zai washe. Haka ma misilata idan na shafa daga maƙogwaro zuwa ƙirji har a hanci ma ina shafa misilata. Sannan in lasa kuma ita shima man kaɗanya ina shafa wa a hanci. In shafa a hanci kuma in lasa. To yana taimaka min sosai wajen sauƙiwar mura sai tayi sauƙi. Idan na yi wannan abubuwan to in sha Allah yakan kasance bai fi sau biyu haka kwana biyu ba zuwa.

Kwarai kuwa, ina da dabban gida ina amfani da ha misali dabbai gida kamar wannan kaza. Yanzu haka ma ga tanan, tana ta wannan sabgogin ta tana cin abinci su sha ruwa. Sannan kuma kwanakin baya ma ina da mage wacce nake training inta tana taimakama na wajen ɓera da yake zuwa yana damu yana takura mu. To a dabban gida de da mage da ita nake amfani da ita saboda tana taimakawa sosai saboda ƙwarin da suke shigowa suna damun mu da kuma ɓera ye dasuke damun mu. To ita mage tana da kyau a kiwonta a gida saboda advantage nata yana da yawa. Ah wajen kiwo, za ta taimaka sosai wajen dukkanin ƙwari ru kan da za su fito kamar su kyankyaso su wannan, a ce da wo suke zagi suwane ƙwarika kala kala. To mage tana ƙoƙari wajen kauitar da su sannan ɓera ye, shi ɓera idan da mage a gida ma kwata-kwata baya zama a cikin gida. To in dai aka ce da akwai mage ana samun sauƙi sosai na ɓera. Don haka ina da dabbar gida kuma ina a kiwon kajima. Su ma dabbobi ne na gida da muke kiwon su tun daga ƙananu har zuwa su girma. Idan suka girma za su ka girma to sai kuma mu fitar da su sai mu sake zubo su. Suma sannan kuma akwai dabbobi ma kamar su um akuya da raguna dukka ina da su. Duk ina yin, ina kiwata su. Su ma tun suna ƙananu idan na kiwata su suka girma wasu suna haihuwa, su haihu su haifi 'ya'ya, 'ya'ya masu girma. Su zasu haihu, su masu haihu su asa mu dai su zama su yi yawa. To muna ina da su ina kiwata su sai su girma sosai su haifi 'ya'yansu. To a lokacin sai a fitar da wasu daga ciki um a siyar da su, sai kuma wasu a bar su su ci gaba da kiwo suna ci gaba da haihuwa. Kwarai ina da dabban gida, ina da dabba gida ina yin amfani da ita sosai da sosai dabba gida. Ba yan kaza da mage da akuya misali da akuya da tinkiya da rago dukkan su dabbobin gida ne da muke kiwata su. Muna kiwata su suka girma sosai sai a je a a kai a siyar da su sai kuma a sake siyo wasu ƙananu. Su ma mukiwata su a je a siyar da su sai kuma idan lokacin amfani da su ne misali kamar lokacin sallah muna ɗaukar um ragon na sai mu yanka shi sannan kuma dabbo kamar kaza ita ma muna amfani da ita lokacin sallah sai mu yanka ta kamar um sallah ƙarama da kuma.

To, ni ina son shayi gaskiya fiye da kofi. Nasali ma, shi shayi na haɗa shi. Nan da zai bayar da, zai bayar da wannan. Um, ɗanɗano mai daɗi haka tasteɗinsa, saboda akwai kayayyakin shayi da nake amfani da shi wajen in ingana ingantashi misali, na kanyi amfani da citta, da kanumfari. Shayi idan ka sa masa citta da kanumfari yana bada taste sosai kuma yana maganin murama. Sannan kuma ana, ana kara lemun tsami haka kaɗan idan na zo sha. Sai in ɗai yanka lemun tsami in matsa saboda shi ma wannan yana sa shi taste sosai kuma shi ma yana washe maƙogwaro saboda mura. Sannan kuma akwai kayayyakin shayi da nake amfani da su irin su um, kofi haka, su na'a-na'a, da kuma su um, wannan lemongrass. Akwai su wannan, akwai su goruba, su zoɓo, duka. Ko wanne ana yin shayin sa misali, za a yi shayin na'a-na'a. In aka ɗan sa citta da kanumfarin sai a sa na'a-na'a to. Wannan taste ɗin yana fitowa shi ma shayin yana, yana yin daɗi sosai in aka yi haka. Sannan kuma akwai shayin um, goruba. Shi ma bayan an tafasa shine ake zuba ta, sai su tafasa tare, su tadahuwa. Ita ma tana bayar da result me kyau don tana, yana yin taste shayin goruba sosai. Sai kuma shayin zoɓo. Shi ma shayin zoɓo, haka za a zuba shi da lifton ɗin, da sikarin, da ɗan citta, da kanumfari. Shi ma in aka tafasa shi yana bada taste mai daɗi. Sai kuma shayin um, shayin tsamiya. Shi ma shayin tsamiya yana da daɗi sosai. Idan aka saka lifton ɗin um, aka zo aka sa tsamiya su da huta re. To, musamman shayi idan ka yi amfani da sikari wajen dafa shi yana bada result sosai. Yafi taste, tasteɗinsa yafi-- sikarin ya dahu yafi daɗi akan wanda za a zuba a juya to. Sannan kuma akwai shayin wanda ake amfani da kayan shayi dasu lemongrass gaba ɗaya da su wannan kofi na gargajiya wa-- um, da kuma um, kayayyakin shayi ne da a kasuwa idan muka je na siyo shi, aka zo aka ɗan daddakato sai adinga zuba waka ɗan kaɗan. Shi ma wannan yana da taste. Kayan shayin suna yin ƙanshi kuma shayin yana ƙanshi kaji daɗinsa sosai. To, ina amfani da waɗannan kala-kalan ba kasafai na fi son shayin kofi ba. Shi idan zan sha shi madara nake using da ita sai kuma na sa kofi ɗin. To shine, shi ma kuma ba koyaushe ba gaskiya, sai lokaci lokaci. Ni na fi ma'amala da shayi akan kofi. Shayi dai na fi jin daɗinsa saboda kusan kullum mashi sai na sha shi da safe. Shi shayin amma dai kofi bai cika damu na. Kuma ina amfani da shayi sosai inda nake yin sa kala-kala. Na-- waɗannan da na lissafa ina yin shi sa. Yana kuma da daɗin sha, yana bada result mekyau idan ka zo amfani da shi. Musamman idan aka zuba sikarin a ciki ya tafasa. Kuma ita citta yawanci duka wannan shayin ana yin amfani da ita tana bada result, tana da ƙanshi sosai.

Kwarai kuwa, ina biyan kuɗi ta waya. Ina biyan kuɗi ta waya, ta app. Akwai app da nake amfani da shi na biyan kuɗi. Misali na wallet, wallet kamar opay da moniepoint da palmpay duka ina yin amfani dasu ta wajen biyan kuɗi. To bayan su ma akwai USSD na bankuna da nake amfani da code ɗin su na yi biyan kuɗi ta ciki. Ba tare da na je, um, POS machine ba ko kuma ATM machine ko kuma na shiga banki. Ina zaune a cikin waya akan waya ta sai in yi transaction. Transaction goma sai na yi shi a lokaci ɗaya. In tura can, in tura can. To, um, ya danganta da limit na banki da zai bayar. Ya ce, a ce mana shine limit naka ka da zan yi amfani da shi. Amma in dai ba sun bayar da limit ba. To ina yin amfani da, da wannan. Ina amfani da, da waya wajen biyan kuɗi. In tura, in tuttura su daga nan zuwa ko'ina ne, ina amfani da ita. Biyan kuɗi misali ta banki da ma, um, app app na, um, dala account shi ma ina yin amfani da shi wajen biyan kuɗi. Ko da a sa misali ba ya kasance da kyau ba. Sannan kuma akwai, um, biyan kuɗi ta hanyar crypto shi ma ina using da shi wajen tura kuɗi. Misali, ko daga nan inda nake zuwa ko wane ƙasa ne, zan tura daga dala ɗaya zuwa dala ko nawa ne. Na iya turawa kuma na iya karɓa daga ko'ina ne. Nakan biya kuɗi ta, ta waya ta hanyoyi kala-kala da suka inganta, wanda suka zama legalyl. To ina yin su. Ina biyan kuɗi sosai ta waya. Inda a cikin mintuna sai in yi transaction ya kai guda goma a mintuna kaɗan. Sai in tura kuɗi masu yawa daga inda nake zuwa ko'ina ne. Idan a cikin ƙasan ne ma ya fi sauƙi. Misali in ta bankuna ne, to bankuna na using da bankuna da ɗan dama da nakan iya yin transaction daga su zuwa wata ƙasar a wani bankin. Sannan kuma idan ta hanyar crypto ne akwai wallet wallet da nake iya biyan kuɗi ta cikinsu. In tura daga wallet zuwa wata wallet. Eh, idan a kusa ne ma, idan ma ba a kusa bane duka. Sannan kuma akwai ta, eh, exchange da nake tura su su ma. Zan iya tura daga wallet zuwa exchange. Eh, daga exchange kuma in iya turo shi zuwa cikin wallet har kuma na iya canja shi daga dala ɗin ya koma naira. Sannan kuma in tura shi cikin banki. Duka na iya irin wannan ina amfani da shi sosai. Nakan tura, nakan tura su duka inda ya kamata kuma idan ya kama zan biya wani abu, zan iya biya ta bankuna. In yi amfani da su in biya kuɗaɗen koda siyayya ce nayi ko kuma ban yin ba ina son na yi. Zan iya turawa daga nan zuwa ko wane gari ne ko wata ƙasa ce. Zan iya amfani da waya ta na tura kuɗi, na biya kuɗaɗen ko siyayya ce ko nayi ko kuma nake so zanyi. To ina iya amfani da waya nayi wanan siyayya sosai. Kuna yin amfani da ita. Nayi, na biya kuɗaɗie. Na sayi wani gaskiya ko ta'ina ne kuwa. Ko ta.

To, lokuta da yawa ina son su na rana. Lokuta da yawa kamar, um, rana bayan sallar azahar. Ina son wannan lokacin saboda lokaci ne da kowa ya gama abin da yake ya zo ya zauna yana huta wa. To ina son wannan lokacin nan bayan sallar azahar. Sai kuma dare da daddare. Hausawa sukan ce dare mahutar bawa. To ina son wannan lokacin na dari. Dare bayan anyi sallar isha. Na dawo na zauna na huta duka akwai gajiya da mutum na kwaso zai ji ya huta a wannan lokaci har kuma zuwa yayi bacci. To wannan lokacin na dare gaskiya ina son sa sosai. Siya kuma safiya. Shima safiya ina son wannan lokacin na safe saboda lokaci ne yana, yana ci ta ƙoƙarin shirye shiryen fata. To wannan lokacin za kaga muna yin abubuwa da yawa a shi sannan kuma akwai rashin na zafi idan lokacin zafi ne. To safiyar yana da, yana yi da mutum zai ji daɗinsa ya kasance ba sanyi ba zafi sosai. Si dai ka dinga jin matska haka koyaushe kana jin daɗin ta. To wannan lokacin ina son sa gaskiya. To a wannan lokacin ne nake samu na yi ayyuka ta aikace na duka na gida idan na yi su idan ba idan ya kasance wuken ne babu ta zan yi ba. To da wannan safiyar ne zan yi ayyukana na gida duka abubuwan da zan yi zuwa rana sannan ni in ci, in ci inusa. Haka kuma idan ya kasance babu ta zan yi. To a wannan lokacin bayan na gama ayyukan gida. Zan shirya na fita na je wajen aiki. Shima kuma sai na, na je na yi aikina a can wajen aiki na jin sa'an natsi saboda lokaci ne da ba shi da ba zai takura ka ba. Ba zai hayaniya babu wannan duka idan yara ne suna classes zaka ji zan ji sauƙin yin ayyukana na makaranta. Wanda idan staff room dina to shima wannan lokacin ina son sa. Amma ni dai na fi son lokaci kamar ƙarfe uku haka zuwa biyar. Uku zuwa biyar wannan lokacin yana da daɗi sosai yan da kake amfani da shi wajen duka ayyuka. Na gama, na gama ko mai nadawo na zauna ina hutawa. To wannan lokaci ne mai kyau, mai kyau da nake son sa. Ina jin daɗin wannan time ɗin. Ye, mutum yana samu ya natsu a wannan lokacin ya huta. Kida ba bacci zan yi ba. Amma dai zan kwanta haka na ɗau huta. Duka gajiya da dai su abubuwa misali tunana tunana da wani damuwa duka idan ka kwanta kamar wannan lokacin na huta to ina jin relief sosai. Ina samun relief a kan duka wata wahala da gajiya, da stress na aiki ko na tafiya. Na dawo gida na zauna kenan na, ina huta. To ina son wannan lokacin sosai. A cikin rana wannan lokacin shine lokacin da na fi so. A cikin ra ko wata rana daga ƙarfe uku zuwa ƙarfe biyar haka ina jin daɗin lokacin.

To, wannan ba za a kira shi da kuka ba hawaye. Sede a ce hawaye, saboda idan ya kasance ina yanka albasa, wannan ina jin koruwa ne, na yaji ne da ike shiga ido ya sa ido ya dinga hawaye haka ina yinsa. Dukka albasad da ta kasance tanada yaji. To in dai na zo yanka ta ina yin wannan, wannan ina jin wannan yajin da yake fita daga cikinta. In dai na zo yanka ta zan dinga yi ina jin sa. Sosai, sai ya kasance kuma ita albasar ba ko wacce ce take yin wannan ba. Akwai wacce idan ana yanka ta ba ta sa mutum idan sa yana hawaye. To ko kuka. To haka din ne. To ba ta sa mutum ya na kuka idan yana yankawa. Akwai kuma wacce idan ya-- ana yanka ta daga farko ma lokacin da nake yanke saman ta to a wannan lokacin ne zan fara jin yajinta. Wannan yajin shine yake sa kukan idan mutum yana yankawa. Amma akwai wacce idan ka yanka ta ba a gun wannan kukan saboda ko wacce da akwai irin ta. Wasu suna cewa idan albasa aka yi mata taki da kashinta tatabaru to shine yake sa wannan kukan ko hawaye na albasa idan ana yanka ta. To, ban dai tabbatar da mene ne yake sawa ba amma dai wasu suna faɗar haka cewa idan an yi mata, ansa kashin tattabaru a wajen yin noman ta to shine yake sa wannan hawayen idan ana, ko yake sa wannan kukan idan ana yankawa. Amma ni ina yin, sede ba ko wacce bace take sa hawaye take sa mutum yayi kuka idan yana yankawa. Wata sai ka yanka guda uku, huɗu ma ba tare da ka samu wannan hawaye na yin kuka lokacin yanka ta ba. Wasu kuma sai ya kasance kana yanka ta farko toh ta biyun za ta zama wannan yajin ce da za ta dinga sa. Za ta dinga sa hawaye wajen yanka ta. Amma da turanci irin albasar da take sa wannan hawayen to ba me lawashi ba ce. Ita albasa mai lawashi idan aka, aka ciro ta tana ɗan yake nan sannan ba ta daɗe ba. To lokacin da aka yanke wannan lawashin aka bar ta, ta jima. Misali aka goge ta ta kwana biyu yadda za a iya ajiye ta tayi kwanaki. To irin wannan a jikin ta ne ake samun, ake samun wannan me, me sa kuka. A jikin wannan wacce aka bat ta tai kwana biyu din ta jima irin a ajiye ta din nan ta kwana biyu. To ita ce take ba yadda wannan zan ɗin na yin kuka ko na hawaye. Amma idan ya kasance albasa tana jikin lawashin ta sabuwar kenan wacce aka ciro ta ba a daɗe ba, kwana ɗaya ko biyu ko uku to ita ba ta cika sa wannan kukan ba. Sai dai idan an yanke an ajiye saboda a ajiye ta tunu ta daɗe, tunda wata za ta iya yin wata, wata za ta iya ya danganta ne. To irin wannan wacce aka ajiye din ita ce take ba da wannan result din da in an yanka, in aka yanka ta sai a dinga hawaye wato kuka kenan. Idan ta an ajiye ta kwana biyu, ita shine take ba da wannan razalt din. Eh ƙwarai ina yi idan ina yanka albasa ina kuka.

Eh, ina shan ruwan sanyi. Ina shan ruwan sanyi. To sosai zan ce, domin shan ruwan sanyi musamman idan lokacin zafi ne, yana taimakawa saboda yawan zafi da ake yi idan nayi amfani da ruwan sanyi. To inajin daɗinsa. Sai ka ji, na sha ruwa mai yawa saboda idan dai ruwa ya kasance ba me sanyi ba ne idan lokacin zafi ne. To, sai in sha guda ɗaya koma baya ƙarasa wa guda ɗaya pure water na leda da ake yin sa. To sai in sha biyu ko guda ɗayan ba ko kuma ba zai ƙarasa ɗaya ba. Idan ya kasance mai sanyi ne ko ba sanyi ƙarara ba, sanyi dai haka dai wanda dai ruwa ana taɓa shi za a ce "A wannan yana da sanyi." To zan iya shan leda guda uku, biyu da rabi zuwa uku a lokaci ɗaya. To ga saboda haka wannan, um, ruwan sanyin yana taimakawa na sha ruwa da yawa musamman idan lokacin zafi ne. Amma idan lokacin sanyi ne ba na shan ruwan sanyi saboda idan lokacin sanyi na sha ruwan sanyi zai haifar min da mura. Murar da za ta riƙe min maƙogwaro, na yi ta hanci duka ya rufe, ya toshe, yanda ba zan dinga jin daɗin duka abubuwa ba. Amma idan ya kasance lokacin sanyi-- zafi ne, ai shi ruwan sanyin ma, ya ma fida ɗin a sha shi saboda lokacin ana buƙatar da zafi yayiwa bazai yiwu kuma in ɗauko ruwan zafi inzo inhau sha ba tunda lokacin zafine to gumi ma dawaye duk ba zai yi, barni ba bazai, barni in sake ba amma idan dai ruwan sanyi na sha lokacin zafi, to ina samu in ji ya taimaka min sosai wajen, wajen jin daɗin wannan ɗin saboda ruwan sanyine kuma ga lokacin zafi to zansamu zanji daɗinsa sosai ina shansa. Amma fa a lokacin zafi saboda a lokacin sanyi gaskiya ba na son sa yana sa nimura. Ko yaya na shashi in dai lokacin sanyi ne to mura yake sani. Amma idan lokacin zafi ne ina wa shan ruwan sanyi, sai in sha shi da yawa. In akwai in sha ruwa kaɗan to in dai mai sanyi ne sai in sha da yawa, da yawa nake shan sa. In sha kamar leda biyu ko leda uku na, na ruwa. Kimanin kaman sixty CL ke nan. To ina shan sa. Ina shan ruwan sanyi gaskiya, da zafi ina shan ruwan sanyi sosai. Harsai insa ƙanƙarama in dinga ƙaramata ruwa inasha ina ƙara mata ruwa inasha saboda tabani result mekyau idan nasa ƙanƙara sai kaga ta taimaka sosai wajen nasha ruwa me yawa. To kuma da sanyi saboda akwai zafin gari. To idan in sa shi da sanyi yanda zan ji daɗin sa wai bai, ba zai sa nimura ba saboda lokacin zafi ne. Amma in dai lokacin sanyi ne, na sha ruwan sanyi, to mura yake sani. Ana sa nimura idan na sha ruwan sanyi lokacin sanyi. Ya toshe mun hanci da maƙogwaro, ya nakasa numfashi dai-dai ma. Don haka bana shan ruwan sanyi lokacin sanyi. Amma in dai lokacin zafi ne ina sha, ina sha sosai.